Yaya kake tafiya zuwa wurare? Tafiya zuwa wurare ya danganci kusan, kusan wurin da kuma nisan wurin. Idan wuri yana da nisa to sai aje da mashin ko da keke ko kuma da mota. Idan wurin kuma babu nisa za'a iya ai tattaki da ƙafa zuwa wurin. Misali zakaje unguwa wadda yana nan cikin inda kuke. Idan ana zuwa unguwa ba'a tafiya, ba za'ace za'a tafi da abun hawa ba ko da makamancin su, sai dai aje da kafa a dawo da kafa. Amma kuma in ya kasance kuma za'a ɗanyi tafiya da meɗan nisa. Misali za a je kasuwa ko kuma za'a kai ziyara zuwa ga wani gari koda a cikin gari ɗaya ne amma kuma anguwan ya bambanta kuma yana da ɗan nisa. To irin wannan dole sai an nema abun hawa. Abun hawan ma ya danganci wacce irin abun hawa, ta yiwu ko keke ko kuma mashin ko kuma mota. Abun hawa kan gaskiya ya danganci nau'in wurin da mutum yake tafiya. Wuri ne yake danganta inda mutum zai je abun hawan da zai aiki dashi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Kwarai ma kuwa, ai ruwa mai sanyi abun so ne sosai da sosai. Saboda yana da wani irin eh kaman a ce ɗanɗano kenan ko kuma wani shi shaukinsa da abin da yake sa mutum ya je a cikin ran sama dabban take da in ka sha wataƙila wanda take da zafi haka ko kuma babu sanyi. Tabbas in ka sha ruwan sanyi yana da daɗin sha gaskiya. Saboda haka ai ko kusan kowa ma yana son eh ruwa mai sanyi. Duk wanda baya son ruwa mai sanyi to watakila yana da wata rashin lafiya da zai hana shi shan abu mai sanyi ko kuma yana mura. A wannan lokacin mura in ka sha abu mai sanyi zai iya ƙara maka mura. Kai waƴansu ma basu damu ba. Nima kaina wani ranan bana damuwa ko ruwan sanyi sha nake yi ko da ina mura. Ka sha ruwan sanyi ka watsa ruwan sanyi. Tabbas ruwan sanyi mak abu ne mai so gaskiya.